Lokacin da ke babu wutar lantarki, ina yin abubuwan da na, da ban yi lokacin da ke akwai wutar lantarki. Misali, idan akwai wutar lantarki, ina yin guga da kallo da sauransu. Amma in babu, ina kaman karatun littafai haka.

Gaskiya na fi son shinkafa. Shi ma tuwon ina son shi amma ni na fi son shinkafa gaskiya sosai. Amma in tuwo ne, na fi son tuwo da miyar kuɓewa.

A'a gaskiya bana son ya tabarau saboda mu anan wurin yawancin wayanda kisa shi masu laruran ciwon ido ne to ni kuma idona lafiya lau yake so kuma na sa sai dai in sa dan gayu.

Masu kai aikin gidan da nake yi kullum shine sana'ata. Yawanci sana'ata na fenti a gida ne ba shago nake zuwa ba. Na kasance ina ɗinki sau kuma ina ɗinki ne a gida ba a shago ba.

Ina iya ɗinka tufafi sosai saboda ɗinki ya kasance sana'ata ne tun lokacin da ina matakin makarata, matakin gaba da primary, a aji daya, to tu lokacin ina dinki. Har yanzu ma ina yin dinki, kwarai da gaske, to na iya dinki amma kuma na maza banda na mata.

Eh burodi a nan wurin kala kala ne amma duk wani burodi da yayi lafiyayye wanda babu ha'inci a cikinsa ko babu siga sosai to ina son wannan burodi.

Gaskiya ban cika riƙe lema ba. Wannan dalilin ne yasa sau da yawa idan na shiga ruwa sai ruwa sun ba ni kashi. Saboda ban cika fita da lema ba ko in na ga damina haka. Amma wasu daga cikin mutanenmu suna riƙe lema ko da a cikin rana ne ba ma damina ba.

Gaskiya ina son ziyartar masallaci, tinda sau da yawa ne dik inda zan je za ya kasance masallaci ne. In ba masallaci ba to ban cika zuwa ko'ina ba ko zumunce ma ni ban cika yi ba saboda.

Ina share kura a duk lokacin da zan zauna wuri, ko kuma duk lokacin da na ga wuri yayi datti to na san illar dauɗa, na san illar datti saboda haka to sai in share wannan wurin in kakkaɓe wannan gurin.

Launin tawada, mu a wurin mu tawada kala biyu ce. Akwai bula, in aka ɗauki ɓangaren biyun na boko, akwai bula, akwai baƙa, akwai ja. Idan kuma aka zo ɓangaren mu-mu masu rubutun allo nan agargajiyance, akwai baƙa, akwai ja wadda ake yi da suga. Toh tun lokacin da ina makaranta a gaskiya ni na fi son amfani da baƙa, duk da wasu sun fi son amfani da ja saboda kyan ta. Idan kuma aka koma ɓangaren makarantar boko, gaskiya na fi son amfani da bula.

Gaskiya ni, ba mutum ne wanda ya cika son kallon waya sosai ba. Amma duk da haka ina ƙoƙari sosai. Ina ɗan kallo amma ba sosai ba. Ban cika tsayawa ina kallon waya ta na tsawon lokaci ba gaskiya.

Gaskiya ban cika san yi tabarau ba, saboda ni a wurina na fi ɗauka tabarau a abin sawa mutane masu matsala ido, inda dai mutanenmu da yawa suna sashi a nan wannan domin suyi gayu suyi kwalliya a kansu da kyau. Amma ni ban cika son sashi ba.

Eh ina son buɗe taga sosai amma na fi son buɗe taga idan ana zafi amma idan ana sanyi na kasance ina kulle taga ne gaskiya saboda a ban cika san sanyi ba sosai. Saboda haka ina buɗe taga amma idan ana zafi.

Muna da madubi dayawa a gida. A ɗakin mu akwai madubi, a ɗakin mahaifiyar mu akwai madubi, a ɗakin mahaifin mu akwai madubi. To, duk muna da madubi dayawa a gidajen mu wanda muke amfani da shi wurin duba fuskan mu idan zamu fita aiki ko kuma makaranta.

Sosai, gaskiya ne ina zuwa aiki ma kafin lokaci ya fara, kafin ban makara. Ina zuwa da wuri kafin ma kowa ya zo. Idan ana zuwa ƙarfe bakwai to ni shida da wani abu zan je. Idan kuma za a je ƙarfe takwas to bakwai da rabi zan je. Saboda ni mutum ne wanda ban son faɗa to ban so a yi min faɗa saboda na makara.

Ina rera waƙa sosai da yarena na Hausa, amma yawanci na fi son rera waƙar yabon Manzon Allah, Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yanzu ma ina iya rera maka wata daga cikin waƙoƙin. Bayan ma'aiki akwai wani ne ga tambaya nan kuban amsa. Manzon da komai na ƙasaita yana ga ƙasan ƙafafunsa. Ku tuna rabin addini ma Allah ya damƙa wa matarsa. Sannan ya tare al Jannah ya ce ka baiwa masoyan ka.

Gaskiya na fi son takalmi mara hanci irin wanda in ka sa shi kaɓa ka tafi tubaki ɗaya, saboda a kyau ma ni a wurina ya mafi kyau.

A gaskiya abincin da ke sa in ji daɗi shine abincin da na fi so. Misali a yi abinci da naman kaji, na kasance mutum ne mai son nama, to zan ji daɗi ƙwarai da gaske kuma zan fi cin shi in koshi.

Ni mutum ne mai son turare ƙwarai da gaske. A kullum ma sai na sa turare kuma kala kala mabambanta masu ƙamshi. Lokacin da zan je aiki ko kuma lokacin da zan je makaranta, na kasance ina sa turare saboda za ka ji kana ƙamshi. Mutane ma za su ji kana ƙamshi.

Kullum ina duba kalanda saboda irin tsarunka dake gare ni kuma saboda ban so wani abu yawuce ba tare da na sani ba, she yasa ko a cikin ɗakina da kashibu akwai kalanda wadda ke kallon ka da na tashi sai in duba domin in ga yau wata rana sannan ko me ake da shi.

A gaskiya na fi son cin abinci da hannu, ba kamar idan tuwo ne, amma idan shinkafa ce, wani lokutan ina cin ta da cokali. Amma cin abinci da hannu ya fi daɗi, sannan abin da na fahimta, cin abinci da hannu yana ƙara ɗanɗanon abincin.

Kallon taurari abu ne wanda zai ƙara maka tsoron Allah, abu ne wanda zai ƙara maka kaifin ƙwaƙwalwa sannan abu ne wanda zai ƙara maka sanin girman Allah. Shi ya sa ba taurari kaɗai ba, hatta wata da kuma hadari idan ya haɗu ina tsayawa in kalla saboda in ƙara jin tsoron Allah a cikin zuciyata.

Ina raba ayyuka sosai amma idan ya kasance nine wanda zai ba da ayyuka, idan sana'ar ta ce ta ɗinki ina ba wani ƙasa da nisuyi wani abun sannan kuma in a wurin aiki ne aka bani wani abu to zan raba domin a yi sauri a samu a gama da wuri.

Ta yanda muke kare kanmu daga sauro kasancewa ni ɗan Najeriya ne, to ina samun gidan sauro kaman Net sai in saka kuma mai feshin magani. Amma gwamnati ta rarraba ma mutane gidan sauro, shi yasa muke amfani da shi domin mu kare kanmu daga sauro. Saboda mu zazzabin da muke anan wurin zazzabi ne mai zafi kuma mai illa da galahiyan maƙwalye da gaske. Shi yasa babban abun da za ka yi domin ka kare kanka daga sauro shine ka shiga cikin wannan gidan sauron kai kwance haka hankali kwance sauro. Ta hanyar ne kawai sauro zai iya ɗaga muka kafa.

Gaskiya ina son zama a cikin duka biyan birni da ƙauyen, saboda ni ɗan birni ne a birni aka haife ni to dole in zauna a birni. Ƙauye kuma ina da ƴan uwa a can idan na je ina ganin abubuwa na birgewa gonaki da sauransu.

Gaskiya nafison shayi saboda ni tinda na tashi shayi na sani kofi kuma iyayenmu suke dauke shanshi saboda shi kofiyan ɗauke shine a matsayin abinda zakasha domin ya yaye maka damuwa, yawwa to shiyasa shayi shi kuma zaka iya shanshi domin karin kumallo.

So da yawa ina cin abinci rana ƙarfe daga ƙarfe 12 abin da ya zuwa ƙarfe 2. Amma idan ba a gama da birba ina ci har zuwa ƙarfe 3 zuwa ƙarfe 4.

A nan garin mu na Katsina yanzu bamu da taksi kuma ni dalibi ne saboda haka bas din dai zance saboda itace nafi hawa a koda yaushe.

Eh muna magana da su cikin tausasawa da kuma kwanciyar hankali, saboda idan kai mai sayar da abu ne, babbar hanyar da za ka fahimci mai saye shine ka natsu, ka karbe shi hannu biyu biyu. Idan kai mai saye ne, ka tsaya kai ma ka fahimci mai saye dawai.

Ina son ɗakina yayi haske ƙwarai da gaske. Wannan dalilin ne ma ya sa fenti sai ni mishi fenti mai haske. Saboda na yarda cewa fenti mai haske ya fi haska ɗaki bisa ga mai duhu.

Aka ɗauki wata namu na Musulunci an haife ni a watan Rajab. Idan kuma aka ɗauki na, ahhh takalandar Turawa to an haife ni ne a watan Satumba, sha uku ga watan Satumba na Musulunci kuma biyar ga watan Rajab wanda ya yi daidai da ranar Juma’a.

Gaskiya ban cika rera waƙa lokacin wanka ba saboda a musulunci ba a yadda ka shiga wanka a kana magana ba ma, ba ma rera waƙa ba. Toh kuma ni musulmi ne shiyasa ban cika rera waƙa ba. Amma idan na fito daga wanka kamar idan ina shafa mai ina rera waƙa kamar waƙar begen Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yanzu ɗaya daga cikin waƙoƙin da yau nike yawan rerawa idan ina shafa mai akwai waƙar Hafiz Abdullah Ambato wadda yake cewa "Ga Ambato ga abin ambata Manzon Allah".

Dangantakar mu da shugaban aiki babban dangantaka ce. Kasancewa shi shugaba ne shi, saboda haka ina bashi girmamawa. Sannan ina taimaka mashi da aiki saboda akwai karin maganar Bahaushe da yake cewa “Hannu ɗaya baya ɗaukan cin ka”. Shi yasa nake taimaka mashi da aiki domin a samu a gma komi. Amma dangantakar mu dangantaka ce mai kyau. Muna zaman lafiya kowa kuma na taimakawa kowa ƙwarai da gaskiya.

Eh ina sanya bel. Dauk da dai ni ba mutum ne ma'abocin sa bel din ba. Yawan ci sai in za ni makaranta idan na sa, eh, kananan kaya to sai in yi zanzaro sai in sa bel din. Amma yawanci mu kayan mu na Hausa suna da zariya shi yasa ba mu cika sa bel ba.

Ina son hawan keke ƙwarai da gaske kuma ina hawan keke ma ƙwarai da gaske saboda a duk wanda ya yaranta a nan wurin da wuya ka ga bai taɓa hawan keke ba.

Eh, ina yin bacci da rana ba kamar yanzu da muke azumi. To idan yaɗan fara wahala kamar da tsakar rana, to zan ɗan kwanta, in ɗan samu bacci kamar na minti biyar ko zuwa minti sha biyar, talatin, awa guda, to sai in tashi in cigaba da aikina.

Burin mu shine mu zama na daban, sannan mu cim ma abin da mutane da yawa ba su cim ma ba. So wannan shine babban burin mu.

Gaskiya na fi sanyin wasan ƙwallo saboda wasa ne wanda yake ba ni nishaɗi sannan kuma ko ba komai mutum na motsa jiki wanda hakan abu ne mai ƙara lafiya ƙwarai da gaske.

A'a mu a wurin aikin mu bamu sa unifom amma dai kowa na da ID card wanda da ka gan shi zaka gane cewa eh wannan ma'aikacin mu ne. Sannan kuma yanayin shigan mu muna yin shiga ta mutunci wada ita kadai wannan ma kamar yunifom ce a wurin mu.

Eh, ina iya tsallake igiya amma ba kowace igiya ba ya danganta da ga yanda aka sa igiya. Idan an yi ta daidai tsayin yanda zan tsallake wa sai in tsallake amma idan ba a yi ta haka ba kuma sai in hakura.

A gaskiya nafi kuzari da safe saboda da safe na tashi babu wata gajiya amma da yamma naje makaranta, na dawo na gaji, naje wurin aiki, na dawo na gaji, shi yasa nafi yin kuzari da safe. Lokacin na tashi bacci ƙwaƙwalwa ta tana a yashe, babu wani abu da ke kanta da yawa.

Eh, ni mutum ne wanda yake yawan manta ma ranar haihuwar shi, amma kuma duk lokacin da aka tuna min ina yin murna. Abin da ya sa nake yin murna saboda kasancewata da lafiyata da arziki da Allah ya ba ni, to ina murna. Sannan kuma abin na biyu da ke sa ni murna shine ƙarin shekarar da na yi, na ƙara girma, na ƙara hankali. Sannan sai kuma wani abu da ke sa ni damuwa shine tunawa da nake yi, ai wannan ƙarin shekarar da na yi kuma kamar rage shekara ne saboda lokacin mutuwata ne ke ta ƙara ƙarasowa. Amma duk da haka ina yin shagali bikin ranar haihuwata. Yawan ci gida ana ba ni mamaki a sayo mini abubuwa. Wani bi kuma ni nake basu mamaki in sayo wasu abubuwa in kawo musu da sunan shagalin bikin ranar haihuwata, saboda bikin ranar.

Eh ina iya yin iyo amma ba sosai ba, saboda shi iyo a ruwa mu a nan wurin gaskiya ba kowa ne iya ba saboda mutum zai ilattuwa.

Yanzu ina farkawa sau da yawa da wuri saboda in yi sahur na azumi. Sannan in yi sallah, asuba sai in kuma bacci.

A gaskiya ba kullum nake shan magani ba saboda ni ina sha magani sai dai saboda wata larura da take damu na ko ciwon kai ko ciwon jiki da sauran su.

Labule na launin shuɗi ne saboda ina son kalan shuɗi ƙwarai da gaske. Sannan yana da kyau ina yawan wanke shi akai akai.

Muna haɗuwa da abokan ciniki a aiki ta hanyar, ah, kayanmu da muke ɗorawa a social media. Idan sun gani ya burgesu, sai suyi magana sai muyi ciniki.

A unguwar mu wata unguwa ce wadda take da abubuwa da dama. Tana da abubuwan burge wa, sannan tana da abubuwan ban haushi. Unguwar mu ta kasance unguwa ce wadda daga baya aka yi mata titi. Idan ka shigo ka taho za ka ga tana da yawan yara saboda yawan haihuwa da ake. Ana yawan haihuwa, ana yawan haihuwa saboda ana yawan ƙaro aure kuma da wuya ka ga gidan da ke da mace ɗaya. So wannan dalilin ne ya sa za ka ga, a, yawanci 'ya'ya sun yi yawa, yara sun yi yawa a unguwar, hayaniya da sauran su. So wannan babban abu ma shi kuma a unguwan shine yawan fadace fadacen mutane da yawan gulmace gulmacen mutane idan wancan yayi abu ba za a ɓarshi ba sai an ce wa ne yayi. Idan wancan yayi, sai an ce wa ne yayi. Sannan kuma akwai ƙaranci a wurin tsawatarwa. Za a ga mutane suna yin abubuwan da ba su kamata ba amma sai a barsu, ba za a tsawatar da su ba. Sannan akwai ƙarancin kuma da zuwa makaranta. 'Yan unguwar mu ba su cika zuwa makaranta ba saboda akwai wanda daga cikinsu ma suka yarda da cewa zuwa makaranta ba kamanna, ilimin boko haramun ne. So, dik urin wannan abubuwan suna da yawa a unguwar mu amma unguwar mu unguwa ce mai kyau, ƙwarai da gaske tana da haske, tana da shuke shuke da dama.

A'a ina bada shawara sosai a aiki saboda, saboda ni mutum ne wanda yake da hangen nesa to, to da dama idan naga anyi abun da bai dace ba zan bada shawara in ce a gyara kaza gaskiya kaza bai dace ba. So ina bada shawara ƙwarai da gaskiya.

Eh ina miƙe jiki da safe saboda shine ɗaya daga cikin abun da yake taimakawa ka ji ka tashi da safe amma jikinka babu wani gajiya.

Sosai kuwa ina daura ƙulli, tinda ƙullin mu kala kala ne. Akwai ƙullin da muke yi wanda ake ce ma zarge. Shi ma yana da mahimmanci sosai. To duk ina iya yin ƙulli ko wane kala ne.